Ya kake magance matsaloli a aiki? Matsaloli a aiki, matsaloli ma duniya gaba ɗaya abu ne wanda baya ƙarewa. Saboda haka idan zan magance shi a aiki, kiyayewa nake.

Yaya ka ke gaishewa mutane? Ina gaishe da mutane yadda ya kamata. Idan namiji ne zan gaisar ko babba ne na kan tsuguna har ƙasa ne in gaishe shi.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya, wani lokacin kuma nikan ɗan samu haka na yi transfer ta opay ɗina.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma yanzu haka ɗai wanda nake amfani dasu bai wuce guda uku ba, sauran kuma ɗau sun zama shirmin sun zama kayan gwari in baku gane ba.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? A kowane lokaci nakan ba da ra'ayina in ga cewa nayi abun da ya kamata, kamar yadda ya saba aka saba yi,

Mene ne abincin da kake ci da safiya? Da safiya na kan ci abinci, gaskiya na fi cin biredi da shayi. To shine abincin da mara nauyi da za ka ci da safiyar yau.

Wane abincin yake sa ka ka ji daɗi? Abincin da ke sa ni inji daɗi akwai irin su shinkafa haka da su tuwo kai ina ban da tuwo a ciki.